App ɗin da zan ce nake amfani da su da yawa, zan ce gaskiya ina da app da yawa da nake amfani da su. A nan haka zan gaya muku wani app nake amfani da shi da yawa kuma me yasa nake amfani da shi da. So da akwai wasu app wanda kawai mutane suna sa shi a waya ne ba wai suna amfani da shi ba. Akwai su sa shi su dinga kallon wai wayar su shima yana da app. Duk kuma ba irin wancan mutum bane. Ni gaskiya zan ce ina son don ka gani na sa app a waya, app ne da yake da muhimmanci, app ne da zan iya amfani da shi yin aiki na ba kowane app bane. So da akwai wasu app kawai idan ka sa shi, idan ka downloadin ka sa shi a wayar ka kawai ba abin da za ka iya yi da shi kawai sai dai sai dai ka dinga kallon shi ne kawai. Duk kuma ba ka dinga kallon shi ne kawai kuma ba za ka iya aiki da shi ba. Duk kuma ba irin mutumin wancan bane. Ni gaskiya zan ce ina son app ɗin da yake da muhimmanci wanda zan iya amfani da shi haɓa kuɗina. Zan ce app na ɗaya da nake amfani da shi shine zan ce Facebook. Facebook wani social app ne. Ana amfani da shi ana tura sakonni, ana amfani da shi ana tura sakonni ma, ana amfani da shi ana tura sakonni ma mutane ma abokaine na. Kuma ina si-- ina amfani da shi ina kallon bidiyoyi a cikin, ina kallon bidiyoyi, ina kallon bidiyoyi a cikin me ake kiran shi Facebook ɗin. So da akwai wurin da za ka dinga, za ka dinga kallon bidiyo a ciki. Akwai wurin da za ka dinga kallon bidiyo a ciki kuma yana da amfani wani lokaci idan ba wani sakon da zan tura sai zan zo na, ni ma in dinga kallon bidiyo. App na biyu kuma da nake amfani da shi shine zan ce shine X. X wani shima wani app ne da nake amfani da shi. Ana kira X Twitter kenan. Abin da ake kira X kenan ana kira X Twitter. Shima wani app ne da nake amfani da shi. Ina duba labarai a kan aikin da nake yi saboda ni ina aikin ofishi kuma ina aiki a intanet. Ma haka mata dinga duba labarai saboda in sai inda, in sai inda garin yake, in sai inda abubuwa suke. In ba haka ba bazan iya, bazan iya samu, bazan iya samu, bazan iya samu, bazan iya samu labari ba kuma bazan iya samu labari game da aikin na ba kuma aikin na bai zai yi kyau ba. Shi yasa ina amfani da Twitter wato X kenan, ina duba labarai da yawa kuma yana da muhimmanci a wajena. Dayan app ɗin kuma da nake amfani da shi shine YouTube. YouTube shi kawai zan ce YouTube app ne kawai da ake amfani da shi ake kallo. Zan ce ban da, ban da kallo ba ɗaya, ba na amfani da YouTube a yikome. Amma ni ina zuwa wani lokaci sai ka ga ina tura posts. Eh, na manta a YouTube za ka iya, za ka iya tura posts, za ka iya tura posts ko ka yi uploading bidiyo ɗin ka. Amma ni ina yawanci ina zuwa kallon bidiyo ne kawai ba, ba uploading bidiyo ba. Kuma akwai wani da ake kiran shi YouTube Music kuma shima na akan YouTube yake. Za ka iya jin waƙoƙi, duk waƙan da ka ke nema ne za ka samu a wajen. YouTube Music gaskiya zan ce app ne mai kyau wanda mutane ya kamata su dinga amfani da shi. Su na jin waƙa ma wai su basa son amfani da YouTube Music jin waƙa amma ni zan ce gaskiya ina amfani da shi, ina amfani da shi ina jin waƙa na. Kuma ina.

To gaskiya zan ce abincin titi akwai abincin titi daban-daban. Akwai wanda ya kamata mu ci kuma akwai wanda bai kamata mu ci ba. Idan an tambaye ni idan ina son cin abincin titi, gaskiya zan ce wani lokaci ba zan ce ina ci ba ko kuma zan ce ba na ci ba. Wani lokaci zan ce ina ci, wani lokaci kuma zan ce ba na ci. Abin da ya sa haka akwai irin abincin titi da za ka je ka ci ko irin abincin ba, abin da ya sa na ce wani lokaci ina cin abincin titi, wani lokaci ba na cin abincin titi. Ba wai banson abincin titi ba abin da ya sa na faɗa haka akwai mutanen da idan ka gan su ko kuma ka ga abincin su gaskiya abin zai, zai baka hoshi. Taya za ka ce, eh, mutum yana saida abinci, yana saida, yana saida, yana saida abinci. Za ka ga mutum na saida abinci ko sai gashi nan kusa da gwata. Eh, wane irin abinci ne za ka zo ka dinga saidawa kana nan kusa da gwata? Zan ce gaskiya abun ba a-a hali mai kyau ba. Ya kamata idan za ka si, za ka yi abinci ko ka nemi waje mai tsafta amma a nan zan faɗa akwai akan mutane guda biyu wanda suke inda suke dafa abinci su. Akwai mutanen da za ka ga idan su ta dafa abincin su, wajen za ka ga waje mai satta ne, babu datti, babu komai. A wajen za ka su, za ka zauna maka ci abinci za ka san, eh, ka ci abinci. Kuma akwai wayansu eh idan za suyi abinci ko kuma suna dafa abinci gaskiya zan ce wajen gaskiya zan ce wajen nada dan tsafta zaka iya zama a wajen ka ci abinci amma abincin ba a wajen aka dafa shi ba, a gida aka dafa shi to a gidan da aka zo aka dafa shi, gaskiya zan ce akwai datti da yawa. Wanda idan ka zauna, idan ka zauna ka ci, eh, jikinka za ka ji cikinka ya murde ka, cikinka ya kulle. Kuma idan cikinka ya kulle, eh, ka na ci abinci cikinka ya kulle, ya nuna kenan abincin ba mai kyau bane. Ya kamata ka daina ci ko kuma idan kana a wajen kake ci da ya kamata ka daina. Saboda taya za ka je ka siya abinci, eh, za ka siya abi, za ka je ka siya abinci wai dan kana so ka ci kana jin yunwa. Bayan da ka zo ka ɗandana ka zo ka ci abincin, za a ga maggi yayi yawa ko kuma gishiri, ba gishiri ko kuma barkono yayi yawa. Kuma kai kana da ulcer bai kamata kana cin abinci mai barkono ba ko kuma abinci mai gishiri ba. Kaga a hakan ma ya so zai tayar ma da ulcer dinka. Kuma idan ulcer dinka ya tashi gaskiya zan ce babba masal, babban matsala ne saboda dan wayansu basa son tafiya da magginu, basa son mutane su dunga su san wai su sani wai suna da ulcer. Haka ya sa wayansu basa son, wayansu ba, wayansu basa so su dinga, wayansu haka ya sa wayansu basa so mutane su san wai su suna, suna da ulcer. Haka ya sa basa daukan magani idan kazo ka je ka nema kazo ka je ka ci abinci mai barkono har ka zo ka je, ka zo ka.

Gaskiya zan ce muna da bokitai da yawa a gidanmu. Ba abunda yasa muke ajiye bokiti da yawa a gidan ba komai ba so da yana da mahimmanci mu dinga ajiye irin bokitan nan a gida. Saboda akwai wani lokacin zaka yi buƙatar bokiti, eh, wanda ba zaka yanzu ka ba ka da shi kuma ya kamata ka sa, ya kamata mu dinga riƙe bokiti a gida. Zan ce gaskiya mu muna da bokitai da yawa. Bokitun nan da muke da shi da yawa suna da aikinsu daban daban. Kuma zan faɗa, idan an tambaye ni nawa bokitin muke da shi, zan ce gaskiya ba zan iya ƙirga ba amma bari in ga ko zan yi tunani. Zan ce gaskiya muna da bokitai kaman guda, guda nawa, guda nawa muna da bokiti guda, guda nawa muke da shi. Zan ce muna da bokitai guda goma ko kuma guda sha biyar haka. Abin, abin da ya sa muka ajiye bokitin nan mai yawa, ba wai muna da kuɗi sosai ba musu mu siyo bokiti, bokitai da yawa. Abin da ya sa muka ajiye bokitai da yawa saboda shine bokiti shima yana da mahimmanci, shima yana da aikin shi, eh? Bokiti-- da bokitin muke amfani dashi muna ɗiban ruwa wani lokaci ina wanki kuma ya kamata mu dinga ajiye bokiti da yawa a gida. Ba don komai ba saboda ɗan abin da muke da shi, ba don komai ba saboda ɗan a-a-abin da muke da shi mu dinga yin aikin mu da kyau. Misali idan ka je gidan wani, eh? Kana so ka yi wanka ko kuma ma kana so ka yi wanki. Kuma shi bokiti ɗaya yake da shi. Ka gani kila ba zai iya ba ka bokitin can ka yi amfani da shi ba saboda da bokitin yake amfani da shi yake-- yayi amfani da shi yake shan ruwa. Kuma bokitin da ake amfani da shi ana shan ruwa, ba za a iya ba ka ka je bayan gida da shi ba. Gaskiya zan ce abun ba zai zama da tsafta ba. Ta yaya za ka ɗauki bokiti ka je bayan gida? Ka yi bayan gida ana ma'anan wajen ka je ka yi kashi kenan. Wai sai ka zo ka ɗauki bokiti ka yi wanka da shi, eh? Ka zo ka ɗauki bokiti ɗaya kuma ka zo ka yi wanki da shi. Sai ka ƙara amfani da bokitin can ka je ka siya ruwan sha da shi sai ka ajiye kana sha. A waccen halin me datti ne. Zan ce irin, irin halin can bai kamata mutane su dinga ajiye shi ba. A haka yasa ya kamata mutane su dinga samun bokiti kaman guda biyar ko kuma guda goma haka saboda ni a wajena ko kuma in ce a gidanmu bokiti guda biyar yayi kaɗan. Saboda muna wanki akwai bokitin da muke amfani da shi muna wanki. Akwai bokiti da muke, bokiti, akwai bokiti da muke amfani da shi muna ɗiba ruwan sha, eh? Kuma akwai bokitin da muke amfani da shi muna zuwa bayan gida. Kuma da bokitin da muke amfani da shi muke zuwa bayan gida da shi muke amfani da shi muke wanka. Abin da ya sa na ce bokitin da muke amfani da shi muna zuwa bayan gida da shi muke wanka, ya shine, shine bokitin can shi tun da ana zuwa bayan gida da shi. Kuma wajen da za ka yi wanka a bayan gida ne. Shi ya sa yace-- muka ce tun da duka aikin a bayan gida ne bai da banbanci mu dinga ajiye irin bokitin can a bayan gida muna amfani da shi. Akwai wayansu wanda da bokiti ɗaya ne suke amfani da shi suna zuwa bayan gida, da bokiti ɗaya ne suke amfani da shi suna wanka. Kuma da bokiti ɗaya ne suke amfani da shi suna shan ruwa. Gaskiya halin can bai da kyau. Ya kamata su daina.

Ooo, lokaci na shekara nake so shine akwai lokaci, lokaci da ya a shekara da, da zan ce ina so. Akwai wasu lokaci wanda, eh, man zan ce ba wai lokacin na shekarar da nake so ba, zan ce kamar guda ɗaya ne ko wanda yake faruwa ko wane shekara da nake so. Sauran kuma suna zuwa a rana daban-daban ne, eh, sai yanzu bazai ce ga wannan, ga wannan watan da nake so ba, kuma bazai yace ga wannan ranar da nake so ba. Akwai waƴansu rana wanda kawai zaka zo, zaka dinga zama kawai sai ka ga wani an tura ma kuɗi, kuɗin da ba, kuɗin da baka ma buƙa, kuɗin da ba ka ma sa rai za a tura ma ba. Irin kuɗaɗancen ko ana-- irin kuɗaɗancen zai sa ransnn ya ma ranan ko kuma watan ya ma daɗi, watan ya ma kyau. Irin, irin wancan ranan ba ka ba san wai za a tura ma kuɗi ba aka tura, abin da zai sa kenan zaka zo ka so watan ce ko kuma zaka zo ka so ranan can. Kuma, kuma akwai wani lokaci kuma, eh, a, a misali kana da mata kuma tana da ciki kuma ta kusa haihuwa, oh, idan ta zo ta haihu a, zan ce a misali a wata na biyu, za ka ga ranan can ya zama rana mai daɗi ba ka ma san wai a ranan matarka zaka, za ta haihu ba. Idan ka san a ranan wai za ta haihu, ai da ranan zai zama ma rana wanda ka ke so. Abin da ba ka sani ba, abin da ba ka sani ba ko, ba ka san wai ranan za ta haihu ba yanzu, yanzu ba za ka san wai ka dinga, ba za ka san ka ƙara ranan a ranan da kake so ba. Kuma akwai waƴansu aiki ne suke nema, eh, za ka ga a shekaru da shekaru suna neman aiki, ba su samu, suna neman aiki ba su samu ba. Amma a rana kwai sai ka ga an tura musu, an tura musu saƙo wai an ba su, an tura musu saƙo an ba su aiki. Ka ga ranan ya zo ya zama a, mai mahimmin ci kenan a wajen su. Ranan yazo yazama a rana mai mahimmanci a wurin su. Ba su ma san wai za a ba su aiki ba amma sun samu aiki, amma sun sa, amma sun samu aiki. Ranan ya zama aiki, lokacin rana ne mai jin daɗi, rana ne da ba za su taɓa manta ba. Akwai ranaku da yawa wanda mutane suke cewa ba za su manta ba amma gaskiya ni a nawa zan ce, a zan ce, zan ce guda ɗaya ne. Kuma ranan nan ba kunni? Ba ma.

Gaskiya zan ce a makarantar mu muna da malamai da yawa kuma akwai su daban-daban. Akwai wanda yake, akwai wanda suke koya subjects daban-daban. Akwai wanda suke koyar da Turanci, akwai wanda suke koyar da Hausa kuma akwai wanda suke koyar da Maths. Irin malamanan su suna, su ji ne su koyar, su koyar da, eh, su ɓaruwonsu ko kana son su ko ba ko ba ka son su, su abin da kawai su ka sani su zo su koya ma ko ka gane ko ba ka gane ba, ko ka gane ko ba ka gane ba, ba ɓaruwonsu su dai sun zo sun koya ma za su tafi. Za su, za su, za su tafi kuma su dai sun zo su koya ma za su tafi su je su yi aikinsu. Ɓarowonsu idan ka son su ko ba ka so su ba kuma akwai su, akwai, akwai suyan da su na tabbatawa ya akwai mutanen Hausa, akwai muta.

Eh, to an tambaye ni ko idan ina amfani da ruwan rijiya, zan ce to. Wani lokacin ina anfani dashi wani lokaci bana anfaninda ruwan rijiya. Abin da ya sa naci wani lokaci ina amfani da ruwan rijiya, wani lokaci bana amfani da ruwan rijiya, eh abin da ya saka. Tun da muna da rijiya a gidanmu, muna ɗiba ruwa ko a gida. Ya kamata in dinga amfani da ruwan rijiya, amma ina ganin ni ba iri mutum inda nake so amfani da ruwan rijiya ba. Bawai bana son, bawai bana, ba, bana shan ruwan rijiya. Idan nasha ruwan rijiya zan yi rashin lafiya. Ko wani mutane, eh gaskiya su basu da matsala shan ruwan rijiya, amma zan ce gaskiya, ni ina da matsalar shan ruwan rijiya. Akwai wani lokaci da na yi wani birashin lafiya, eh, ni bani sa abin da yake damuna ba. Likita ya zo ya bani allura, eh, abin, abin da yake damuna ya zo ya dan daina damuna. Na shaƙo abin ya daina. Na shaƙo abin, ya-- abin ya daina damuna, shi sai na, sai nan me ake kira shi, sai nima, sai na koma shan ruwan rijiya ban daina ba. Sai na ƙara yawanin la-- wannan rashin, rashin lafiya, eh. Wannan rashin lafiya zai fi naɗe ma na tasha magani, na tasha. Idan nasha magani, idan zan sha maganin da ruwan rijiya zan amfani da shi, ina shan magani. Kuma, eh, abin da ya sa nake da rashin lafiyar nan zan ce ruwan rijiya ne. Ka ga yanzu ina da, ina da rashin lafiya kuma ina shan ruwan rijiya. Ka ga yanzu ko duk maganin da nake sha duk ba za su yi aiki ba so da na har yanzu ina kan shan ruwan rijiya kuma bai kamata in dinga shan ruwan rijiya ba tun daban da lafiya. Ya kamata yanzu daban da lafiya, in ni ma ruwan famfo ko kuma ruwan roba in sha. Amma ni bani son wai ruwan rijiya ne yake sani rashin lafiyar nan ba. Ina, ina ciki, ina sha, ina sha ruwan rijiya, ina ta sha ruwan, ina ta sha ruwan rijiya kuma, kuma ban da lafiya. Tun ranar da na sha ruwan rijiya sai abin da yake damuna ciwon ciki na sai ka ga ya ƙara baya rage ba, ya ƙara kuma ina shan magani. Likita ya ta bani allura, likita ya ta bani allura, amma ban sa abin da zan dinga yi ba. Sai wani rana na ce to bari in daina shi, bari in canja ruwan da nake amfani da shi. Bari in canja ruwan da nake amfani da shi. Amman bansan wane ruwa nike zan dinga anfani dashi ba na ce to bari in dinga shan ruwan rijiya kafin sami wani ruwa. Da na ƙara shan wannan ruwan rijiya, sai jikina ya zo mutu. Eh, na yi rashin lafiya kaman zan mutu. Na yi rashin lafiya kaman zan mutu shine ake sai min magani. Amma wannan lokacin bayan da aka bani allura samin magani, ba bani da ruwan rijiya ba. Da na sha, sai na sha ruwan famfo ko kuma zan ce ruwan bore hole. Da na sha ruwan famfo da ruwan bore hole, abin da yake damuna ya zo ya rage. Bayan da ya rage, na ga, eh gaskiya abunnan da yake damu, abun da, abunnan da nake ji ya daina. Fa shine na zo na sani, eh gaskiya ruwan rijiyar da nake sha ne shine ke sani rashin lafiya. Shine nace, ashei ruwan rijiya ne ke sha-- sani rashin lafiya. Ban sani ba ina ta sha, a, na kusa mutuwa tun ranar da dinan shan ruwan rijiya. Amma haka bai daina sani na amfani, bai sa ni na daina amfani da ruwan rijiya ba. Saboda yanzu idan zai wanke ruwan rijiya ne, kuma idan zai yi, idan zai wanke da ruwan rijiya nake amfani da shi. Idan zai yi, idan zan yi wanka da ruwan rijiya nake amfani da shi. Amma ko duk kishin da ke damuna bana ta ban shan ruwan rijiya.

To, makullin mu, zan ce ina ajiye makullin mu wajen da mutane, wajen da mutane na za su gani kuma wani lokaci ina tafiya wajen da za ni da makullin mu. Abin da ya sa nake tafiya da makullin mu saboda akwai, akwai lokacin da na ajiye makullin mu aka zo aka ga wajen da ake ajiyewa. Ba, abin da ya sa nake tafiya da makullin mu ba komai ba, wani lokaci akwai jin daɗi ne kawai. Bana so ajiye makulli agida kuma na so akwai wajen, akwai wajen da zan ajiye da mutane za su zo su gani amma ni bana son in ajiye. Ina ajiye kawai idan na ajiye ba zai yi ba shine bana ajiyewa kuma a wajen makullin mu. Eh, akwai wajaje da yawa da ya kamata mudinga ajiyewa amma zan ce gaskiya ni bana son, ni bana son.

Eh, idan, idan za a yi ruwa akwai abubuwa da yawa da nake shirye shiryen yi kafin a fara ruwa. Wani lokaci sai ka ga na zauna ina shirye-shiryen yin littattafan da zan karanta idan ana ruwa. Wani lokaci kuma sai ka ga in zauna idan, idan a kulle ƙoƙofi. Kuma idan na sa, idan na sa abu, idan kuma wani lokaci sai ka ga na hau sama silin ɗin mu, da hau sama silin ɗin mu, da hau sama silin ɗin mu duba abubuwa. Wani lokaci kuma bana yin komai. Wani lokaci kuma sai ka ga in dinga wasa wai za a yi ruwa. Ah, abinda yasa nake abubuwan nan ba wai ina son yin su ba amma na yi wasa bin gaskiya abin da nake so yin yake nan saboda ba akwai, akwai zaka dinga zauna zama ba idan za a yi ruwa sai ka zauna ka yi shiru. Akwai lokacin da ya gabata ka ji daɗi saboda za a yi ruwa. Kaman yanzun ba a yi wa ruwa, kamar ba a yi ruwa a wata shida ba ko wata bakwai haka. Yanzu idan za a fara wani saf, idan ruwa, za a yi ruwa wannan shekarar zan yi wasa. Ba, zai yi, ruwan farko zai yi wasa a cikin ruwa. Ko da yake idan ka yi mutum ya yi wasa a cikin ruwa ko zai samu, zai yi mura zai kama shi. Kuma gaskiya zan ce bai kamata kana mutane na wasa a cikin ruwa ba. Mutane na wasa a cikin ruwa ba saboda akwai, ah, akwai mura. Mutane za su, mutane za su kama mura. Mutane za su kama mura a ciki. Mutane za su kama mura a cikin ruwan nan. Amma abubu, ana yin abubuwa da yawa, ana yin abubuwa da yawa idan za a yi ruwa. Abubuwan nan da nake yi shine zan faɗi shi maka. Kaman na ɗaya, abu, abun na ɗaya da nake yi idan za a yi ruwa shine zan hau saman katangari in duba saman kwanon mu saboda akwai lokacin da muke sa abubuwa a saman kwano su bushe. Idan mun sa shi a saman kwano sun bushe, idan mun sa su a saman kwano sun bu-- sun, sun bushe, sun bu-- sun bushe, su bushe a kan rana. Mun sa su a saman kwano sun bushe a kan rana, a kan rana saboda rana idan take su, idan ruwa ya dake su gaskiya zai illace, zai illace, ah, zai, zai illace, zai illace kuma bai kamata ba. Bai kamata su illace ba. Ba ma son ruwa su taɓe su. Akwai wani lokaci kuma idan ka ganni za a yi ruwa zan je in dinga, zan je in dinga kwashe kayan mu da muka ajiye a cikin ruwa. A rana bayan kayan da muka wanke. Wah! Kayen da mu, kayan da mu, kayan da mu wanke ya kamata akwai mu dinga kwashe kayan mu a kullum idan mun wanke su saboda kar ruwa ya dake su. Saboda idan ruwa ya dake su duk wankin ka da kayi za su zama a banza. Kuma idan su zo sun faɗa, idan sun zo sun faɗa a cikin jwata inda ake ruwa za ka, za ka, za, za, za ka, za ka fara, za ka yi wanki daga farko kuma. Kuma bai kamata ba, bai kamata ba, bai kamata, mm, bai-- bai kamata, bai kamata ba. Kuma, ah, wani lokaci kuma sai ka ga ina wasa cikin ruwa ba don komai ba saboda, ah, ba don komai ba saboda.

To, eh zan ce wani lokaci ina amfani da matashin wuya, wani lokaci kuma ba ma amfani da matashin wuya. Abin da ya sa na ce wani lokaci muna amfani da matashin wuya, wani lokaci ba ma amfani da matashin wuya, shine ya ake kiran shi, shine ko zan ce wani lokaci idan abin da muka ganni za muyi amfani da shi, abin da ba mu ganni ba ba za muyi amfani da shi ba. Ba za muyi amfani da shi ba. Matashin wuya zan ce gaskiya abune mai kyau wanda za mu iya amfani da shi muyi bacci. Amma ba kowa bane yake da matashin wuya a gida ba. Kamani haka zan ce ina da matashin wuya a gida. Akwai wasu kuma wanda suke da matashin wuya ko amma idan su yi bacci, ya ake kira shi? Idan zasuyi idan zasu yi bacci da shi tunda matashin wuya ne ya kamata ya sa wuyansu ya daina musu ciwo, wuyansu daina musu ciwo, wuyansu ya daina musu ciwo ko za su amfani da matashin wuya. Amma idan su yi amfani da matashin wuyansu gaskiya zan ce zai sa wuyansu ya ƙara musu ciwo ne ba wai ya daina musu ciwo ba. Matashin wuya abune wanda za ka mata mun dinga amfani da shi muna bacci saboda muyi bacci da kyau, muyi bacci da kyau, mu tashi da safe mu ga jikinmu yayi ƙarfi saboda wai sun aikin da muke yi, aikin, aikin da muke, aikin da muke yi a wajen aiki yana da, yana da gajiya kuma ya kamata mu yi ringa bacci da kyau. Amma saboda matashin namu da muke da shi ba za muyi bacci da kyau ba sai abin ya zo ya dunga damun mu, abin ya zo dunga damun mu. Akwai wani abokin na, eh, aikin shi da yake yi shine kankare. Aikin kankare zan ce gaskiya ba aiki bane wanda mutum zai dinga yi. Idan bakada karfi idan kai ba asalin namiji bane baraka iya yin kankare ba saboda za ka fara daga safe ƙarfe shida kuma za ka ƙare daga yamma ƙarfe shida, awa sha biyu ke nan. Irin aikin nan suna da wala, irin aikin nan yana da wahala kuma ya kamata mutane su dinga, mutanen da suke yin shi ya kamata su dinga yin bacci da kyau kuma suna samun abinci mai kyau suna ci. Amma wannan abokina, eh, shi idan ba gari ba sai daga gari sai gari ne kuma ya kamata shi ya dinga cin nama, ya dinga shan ruwa masu kyau kuma ya dinga cin abinci masu kyau. Amma shi zai ce daga gari idan ba gari bane ba abin da zai ci, ba abin da zai ci. Kuma zan ce gaskiya bai da kyau. Idan mun dawo gida kuma wanda lokacin bacci ya yi, ba zai nemi matashin wuya mai kyau ba sai ya hau kawai ya kwanta a kan gado. Idan na tambaye shi, ina matashin wuyar ka ya ke zai ce shi ba ruwa shi da wacce, shi daina shi idan ya yi bacci ya tashi. Idan ya tashi da safe, eh, idan aboki nan nawa ya tashi da safe sai ka ga yana ta magana wai wuya shi, wuya shi na mai ciwo. Ko kuma za ka ji duka jikinsa kamar an dake shi. Nace ta ya sai nagaya mai sai na mai bayani ta yaya abin nan bazai ma haka ba wanda tana bacci ba ka bacci, aikin ka aikin wahala ne kuma kana bacci ba ka bacci da kyau kuma kana so ka tashi kamar ƙaramin yaro. Yace idan baka tashi kafara amfani da matashin wuya me kyau ba ko kuma gado me kyau haka zaka dinga tashi daga gado kullum. Ranar da na da mai ya fara amfani da matashin wuya amma ni zan ce gaskiya ina amfani da matashin wuya wajen yin baccina saboda idan ba a amfani da shi ba jikina zai gaya mun kuma bana so.

Akwai abubuwa da yawa da nake so amma akwai abubuwa da yawa da nake so kuma akwai abin da yasa nake son su. Akwai so na an ce, eh, wannan na da shi baya, ya sa nake sonsu, nake sonsu. Akwai wasu, akwai wasu abubuwa da za ka ga mutane suna yi, za ka saka ga wani yana yi, sai aka ce, sai aka siyo wani zai ce saboda wannan yana yi ne shiyasa za ka ga shi ma ya, ya ce shi ma yana sonsu. Ni baya rera mitin in ce ban, ni baya rera mitin in ce ban yi, don ka ga na ce ina son abu, ina son shi dai dande ina son shi ne. Ina son shi, ina son shi dande, ina son shi ne, ina son shi, ina son shi ba launi ba. Akwai, ah, ina zan faɗa abubuwan da nake so da abubuwan da nake so da abubuwan da nake yi a nan wajen, da nan wajen. Akwai wani lokaci, akwai wani lokaci za ka ga ina, za ka ga ina son jin waƙa, ina son jin waƙa, ina son jin waƙa, ina son jin waƙa sai ka ga wani zai ce ai so da, za ka ga, za ka ga wani zai ci so da, um, abokinshi na jin waƙa ne sai shi yaje yake jin waƙa. Kuma idan duba, idan duba na fi, na fara, na fara jin waƙa kafin abokina. Akwai wasu su ce ba su son me yasa kike yi abubuwa, ba su son me yasa suke yi abubuwa sai su ce saboda wannan ne suke yi, saboda wannan ne suke yi. Ni zan ce gaskiya, abu ɗaya da nake son yi, ina son cin abinci sosai. Ina son cin abinci sosai, ina son cin abinci sosai. Wasu ba sa son cin shi a gaskiya ne, ina son ci, ina son cin abinci sosai. Kuma ina son jin waƙa, ina son cin abinci sosai. Akwai wasu za su ci, idan sun ganshi su ce ni ina ciye-ciye, ina ciye-ciye ko kuma ina, ina yin abubuwa masu, wai abincin da nake ci za ka gan su ne masu mara kyau ne. Masu, masu, masu mara kyau ne kuma za ka ga wai, eh, ba na, na ƙi kirashi. Zan ce, zan ce ba na yin abubuwa, ba na yin abubuwa gaskiya. Wani lokaci kuma ina son jin waƙa, ina son waƙa ba, na ji, na ji, na san waƙa ba kwas ke so ba amma gaskiya ina son jin waƙa kuma ina son cin abinci. Wasu sai ka ga, sai ka ga, ina so, wasu sai su ce su ci wa waƙa ba abu mai kyau ba. Sai su ce ba abu mai kyau, ba sai su ce ba abu mai kyau ba amma zan ce gaskiya waƙa shi ma abu mai kyau ne, abun da ya kamata mu dinga ji ne. Za ka ga wasu, eh, wannan abu kuma da nake son yi, wannan abu kuma da nake son yi shine zan ce, um, kallo. Ina son yin kallo sosai. Akwai mutanen da gaskiya za su ce ba sa son kallo ne lokacin da ban da aiki ina son yawan zama in dinga yin kallo. Kallo ne abu mai kyau ne wanda gaskiya zan ce yana taimakawa mutane a wurin aikinsu. Ya kamata mutane su dinga zama su ma suna kallo wani lokaci zai rage musu tension.

Gaskiya zan ce wani lokaci na son shinkafa, wani lokaci bana son tuwo. Shinkafa ne abinci mai kyau ne wanda za ka ci. A misali kuna, kana son ka ci shinkafa, za ka iya dafa shinkafa ka ci ko kuma kuna da taro wanda za ku je ba su ayi tuwo, ba ayi tuwo, ba ayi tuwo sai ayi shinkafa. A nan wajen da muke, a nan wajen da muke, a nan, a nan wajen da muke zan ce gaskiya, zan, zan, zan ce gaskiya idan za a yi taro shinkafa ne ake yawan yi. Mutane, mutane, mutane basa son yin tuwo sosai saboda za su ci tuwo ba mutane masu kuɗi bane, tuwo ba na mutane masu kuɗi bane. Sai ka ga wani, sai ka ga, sai ka ga wani, eh, ya ce idan ba shinkafa bane shi bai zai ci wani abu, wani abinci ba. Bai zai ci wani abinci ba. Idan ba shinkafa bane shi bai zai ci tuwo ba saboda shi, shi, eh, shi tuwo, tuwo abu ba abinci mai kyau bane. Tuwo ba abinci mai kyau ba, tuwo ba abinci mai kyau bane kuma, ah, tuwo ba abinci mai kyau bane kuma shi bai, za ka ji wani zai ce ma shi bai taɓa cin tuwo ba. Ta za ka gama tun wai zai ce tun da haife shi, tun da aka haife shi, tun da, tun da mamar shi ta haife shi bai taɓa cin tuwo ba. Ni gaskiya zan ce da daddabe zan ce na fi son tuwo amma abokina da nake, da na girma da shi, shi ya ce gaskiya bana son tuwo. Idan ba shinkafa ba sai ba a yi wani cin tuwo. Ya ce kullum shinkafa, kullum shinkafa. Kuma yana ganin shinkafa shi ba abinci bane da yake rike ciki. Ya ga wani kwai season nawa idan ba shinkafa ba sai rijiya. Shinkafa ne gaskiya na yarda shinkafa abinci mai kyau ne amma bai kai tuwo ba saboda a, amma bai kai tuwo ba. Ta za ka gama mutum da zai zauna, ya yi ya ci shinkafa lokaci biyu, eh, ya ci shinkafa lokaci biyu fari ko kuma ya ci shinkafa lokaci biyu, jamai. Shinkafa na abinci mai kyau ne amma gaskiya, gaskiya, gaskiya, gaskiya na fi tuwo, tuwo, na fi ahokina.

Na, yace irin wayanda nake amfani da shi, irin wayanda zai ke, oya yake, mun duka aikin da nake so ina amfani da irin wayanda na amfani da.

A zan ce eh, wani lokaci ina shuka tasiri, tasiri wani lokaci kuma bana son shuka tasiri, tasiri a gida. Ba wai, ba wai abun ba yi da kyau shuka waba. Amma sabida bana son shukawa ne kawai.

Abubuwan da yake ba mu ko uhm ƙarfin guiwa wajen aiki shine muga a aikin mu mun yi shi mun gama shi da wuri sai kuma--- Muga mutanen aikin da muka yi a mutane sun so shi.

To gaskiya, zan ce inda nake haduwa da abokin aiki na shi ne, hdduwan mu, zan ce a wajen aiki yana da mahimmanci saboda yana sa mumuyi aiki tare kuma idan munyi aiki tare yana sa aikin mu yayi kyau gaskiya.

Gaskiya zan ce wanda na fi so shine wanda eh dan ina amfani da shi ko kuma ina cin shi gaskiya zai yi mun kyau a jikina kuma idan yana da amfani a wajen aikin na.

Eh gaskiya zan ce ina son zama a yadda idan na zo na, mutane su zasu san na zo na bawa. Irin zaman da zai yi ba, da zai zo ya dinga ɓata mun suna. Ina son zama.